Wani lokaci nakan wanke kayayyakina ranar Asabar ko ranar Lahadi sabida ranan ne babu aiki. Sannan zuwa da yamma misalin ƙarfe shida ko kuma bayan magariba, in je na goge su na fesa musu turare.